Yaya kake ajiye kuɗi? Aaa, ina ajiye kuɗi a asusu, ina sakawa a banki, sannan kuma ina bada ajiya, sannan kuma akwai wani salon ajiya wanda muke cewa adashe. Wannan duka hanyoyi ne wanda muke wato ainihin ajiye kuɗi. Amma wanda ya fi shahara a bisa tafiya da zamani shine zamu ce ajiya a banki, tunda ya kunshi abu ne na, na na'ura na zamani. Kuma duk dai ba zamuce zamani ne ya kawo banki ba, banki tana nan kusan shekara dari ko fiye da haka amma kusan sai shekaru baya, baya nan ne aka ta samu karɓuwa sosai. Don har gobe ma baza arasa masu ajiye kudi a asusu ba to amma nikam gaskiya a wannan nake ajiyewa, aa, a banki. Yawancin kuɗina a banki nake ajiyesu. Idan na ajiye kuɗi a asusu, watakila kuɗi ne da nake bukata na yin wani abu. Kuma na san cewa idan suna cikin misali muce cikin banki kana ganin su, ba lallai kabarsu su taru ba. Nan da nan watakila ka cire. Amma asusu tunda abu ne wanda a rufe take. Zaka yi ka ce to idan na tara dubu goma a cikin asusu na zan fasa in cire kuɗina. Kuma zaka yi ka ce idan a, idan asusun ta cika sai in fasa in kwashe kuɗin ciki. To wannan tsarin yakan saka natsuwa wani ranar, tunda ba za ka so ka fasa asusu ba bayan ka san baka tara kuɗi a ciki ba, ko kuma kuɗin ciki babu yawa. Amma a banki in yana nan acikin banki ga waya zaka iya cire a waya ga atm card da sauransu to yiwuwan ka cire ya fi sauki aka'in da ace yana cikin asusu. To na kan yin ajiya a cikin asusu idan yana da wani abu da nake so in yi. Kuma ina bukatan kuɗin ya ɗan taru mun ɗan kwana biyu, ina ajiya a asusu. Bayan haka banda wannan kan ajiya kan mafi akasarin ajiya dama a banki nake yi. Yanzu misali ma akwai ajiyan da nake yi a banki. Akwansu tsarin wasu bankuna, wanda za su baka dama ka ajiye kuɗinka na wani lokaci. Misali akwai wanda tsarin ajiyan shi ne idan, sai da in sa kuɗi ba zan iya cirewa ba. Na kulle kuɗin na shekara ɗaya, to sai bayan shekara ɗaya zan iya cire kuɗin. Duk wani abu kamin nan ba zai yi in cire ba. Wannan duk yana daga cikin tsarin ajiya na kuɗi wanda nake yi ma kaina. Wanda gaskiya nakan samu, aa, tasirin hakan da sauransu.